Inda nake cin abinci a wurin aiki shine ana kawo mana abinci bayan karfe ɗaya na rana. Domin yawanci in za mu siya abinci ne ba zai ishe mu ba kuma kashe kuɗin zai yi yawa. Shi ya sa manyan wurin suka kawo shawaran a dinga dafa mana abinci a gida kawai a kawo mana. Ya fi ƙushi kuma kashe kuɗin ba shi da yawa sosai.

Yanayin dakin da na ka fi so shine ɗaki a cikin gida, wurin da ba kowa yake shigowa ba. Wurin da akwai shiru babu hayaniya, wurin da akwai bishiya a gefen ɗakin da take ɗan hura min iska. Ɗakin da yake da sirri.

Lokacin da nake cin abincin rana shine misalin karfe ɗaya zuwa karfe biyu. Saboda a lokacin abincin da na ci da safe ya riga ya narke kuma jikina ya fara buƙatar abinci. Saboda daga yadda kake aiki slow kake magana zaka gane cewa jikinka ya gaji ko kuma abinci ne babu. To a wannan lokacin nake neman abincin rana na ci.

Yadda sa hannuna yake shine, sa hannuna akwai wasu ƙananan kalamai ko kuma alphabet a cikin sunana. Na ɗan haɗa sunayi musu Gambiza sai nayi musu wani salo amalkwaɗe yadda ni kaɗai ne kawai zan iya kallon wannan sa hannun ba wani ba. Haka nake sa hannuna.

Ina da takalma guda biyar, guda biyu na gayu ne, guda ɗaya na yawo a gari, guda ɗaya kuma na shiga bayi. Ɗayan da nake da shi na zuwa training ne ko ƙwallo. A haka na tara takalmana amma ina sa rai nan gaba zan ƙara ƙaro guda biyu domin na yawo a gari, guda biyu kuma domin zuwa gurin gayu da su wurin da babu raini irin gurin shagali, biki.

Hanya da nake magance matsaloli a wurin aiki shine farko, zan gane wasu matsala ne yake faruwa, meye mafari ko kuma sanadiyan samun wannan matsalar, sai na nemi mafita akai. Ta wannan hanya ne nake magance matsaloli a wurin aiki.

Eh kalman ne ban iya, ban gama gane ta ba saboda kalman musafaha ko kuma musabaha da mutane. Kalman musabaha yana nufin gaisuwa saboda kalman an aro ta ne daga Larabci. Amma mufasaha shine ban gama gane ta ba ko kuma an samu matsala ne wajen rubuta ta, to kalman musabaha dai tabbas ina yin ta. Ina gaisawa da mutane yawanci in na ganka sai na miƙo maka hannu sanan mu gaisa saboda al'adan mu ne na Hausawa ka miƙa wa mutum hannu ku gaisa da shi.

Eh gaskiya nafi son taxi. Dalili kuwa bus yana ɗiban mutane da yawa amma bashi da sauri. Shi ko taxi yana ɗiban mutane inda basu kai na bas ba amma yafi sauri. Duk da cewa wasu basa son gujeguje a tafiya amma bas bai kai tasi sauri ba. Kuma wani bas ɗin yana warin mai shi ko tasi baya yi. Dalilin da yasa nake son bus kenan akan taxi.

Ina duba saƙonni a waya kusan sau biyar a rana, musamman saƙonnin email. Saƙonnin WhatsApp kuma wannan ba sa kirguwa saboda yawanci rayuwar mu yanzu ta ta'allaka ne ga zuwa WhatsApp mu sadar da zumunta. Kuɗin kira ya yi yawa, kiran ta yi tsada musamman mu a nan Najeriya. To hanya mafi sauƙi da za ka tura saƙo shine ta WhatsApp. To kuma an dai za ka shiga, za ka ga sabon saƙon da ya kamata ka duba.

Eh zan iya ɗaura ƙulli, saboda ai mahaifiyana ta yi sana'a na gida wanda ya shafi ƙulle-ƙulle, ɗaura Maggi, gishiri, omo ko manja a leda. Ta wannan hanya ne na koya yadda zan iya ƙulle-ƙulle na kayan saidawa. Kaga ko duk wanda iya ƙulle Maggi da gishiri da omo a da, wannan fasahar ba za ta bar shi ba. Ina ganin har bayan rayuwarsa.

Eh ina riƙe lema lokacin ruwa amma in ruwan ya faɗo lokacin da bani da lema to dole haka zan yi haƙuri na fake a wani wajen. In kuma babu inda zan fake haka zan yi haƙuri ne ta tafiya har na samu inda zan fake. In kuma babu haka zan yi haƙuri har ruwa ya buge ni sosai. Wani lokacin kuma har yana sa ni zazzabi.

Abin da nake yi da ragowar abinci shine zan aje in zai ajiyu domin na ci anjima. In kuma ba zai a jiyu ba, zan fita waje na nemi mabukaci irin almajirai na basu su ci. Saboda wulakanta abinci ko watsar da abinci ba al'adan Bahaushe ba ne ko kuma addini.

Abincin da nake ci a wurin aiki ya danganta, amma kusan ni na fi son gurasa saboda gurasa abinci na ne da nake so. Kuma na yi sa'a, inda nake aiki suna siyar da gurasa, da awara, da shinkafa, da alala, da doya, da sakwara. Amma ni a ra'ayina a har zuciya na, na fi son gurasa saboda hankali na ya fi kwanciya da shi kuma ya fi su riƙe ciki.

Eh, ina da WiFi a gida. Ina da WiFi na kamfanin MTN, amma yanzu haka bana amfani da shi saboda an ƙara ma kuɗin data, an ƙara ma data kuɗi kuma datan ya rage quality. Haka muke fuskantar wannan matsala a nan Najeriya. Za a ƙara ma abu kuɗi sannan kuma a rage masa quality. To haka ya faru da datan da muke siya na kamfanin MTN mu sa a WiFi ɗinmu.

Eh ina cire takalmi a gida amma ba a tsakar gida ba, inna shiga ɗaki. Dalili kuwa shine za ka fita waje kaje kayi yawu ba ka san abinda za ka taka ba. Za ka iya taka fitsari ko kashi ko yawu. Wani abu dai na ƙazanta wanda zai saje da ƙasa ba za ka iya ganewa ba. Kaga rashin tsafta ne ka shigo da wannan takalmin ɗakin da kake kwanciya.